Kana sanya hula? Eh to wani lokacin nakan sanya hula wani lokacin ban sawa. In lokacin sanyi ne nakan sa hulan sanyi, in kuma lokacin wata rana na sa manyan kaya ne wato kaftan nakan dauka hula na mai kyau wato ƙube kenan in sa.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Eh nakan haɗu da abokan ciniki na, wato a gurin masana'antar, masana'anta na wato shago na. Idan suka zo suka kawo atamfan su, in suna zuwa ɗinka musu, so daga nan sai in tambaye su wane kala suke so. Bayan sun zaɓi kalar da suke so da style ɗin da suke so sai mu fara ciniki.

Wane aikin gida kake yi kullum? Eh, akwai aikukunan da nake yi a gida kullum da ɗaɗan damammaki. Kullum da safe in na tashi nakan gyara kan gadon da na tashi, nakan share ɗakin da na kwana. Wata rana ma har in share in yi mopping. Kayayyakin da na dudduba masu datti sai in haɗa su wuri ɗayan a ajiye.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Gaskiya rana mafi kyau a cikin mako ita ne Asabar. Wato saboda lokacin ne kowa ke samu ya huta ba aiki ko mai a tsattsaya, kowa zai huta. Ma'aikata suna gida, abokan arziki duk zaku hadu dasu a wurare daban daban.

Kana cin tafarnuwa? Eh, nakan ci tafarnuwa wani lokacin, amma mafi yawanci na fi cin shi a cikin abinci ko kuma a yaji. Amma ba wai na cika cin, ba wai ina ma cin shi bane haka nan in buɗe shi in dinga ci. Dalili ban so warin shi dinga takura ma mutane in nan je wani guri.

Mene ne yake jin tsoro? Eh, akwai abubuwa da yawa ta na ke jin tsoro gaskiya. Ina jin tsoron wuta, ina jin tsoron wutar lantarki, ina jin tsoron kare saboda tun ina ɗan yaro kare ya tabbiyo ni ya cije ni, sosai tun daga nan tsoro nan ya shiga. Dalili kuma ina jin tsoron wuta, wuta na taɓa ganin wani yaro wanda ya ƙone gaskiya bai ji daɗi ba. Kuma da kuma wutar lantarki, wutar lantarki na taɓa ganin wanda ya kashe wani ya kai shi Allah y rasa, kuma ina jin tsoron shi.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh nakan wanke tufafi sau biyu. Ya danganta da kalan in sun yi datti ko ba su yi datti ba. Amma in sun yi datti sosai nakan wanke sau biyu, in ɗauraye sau biyu. Kuma ya danganta wane kala ne ma bayan datti. In fari ne gaskiya akan wanke shi har fin sau biyu ma saboda ya samu ya fita da kyau.

Kana duba kalanda kullum? Gaskiya a'a, ba kullum nakan duba kalanda ba, sai dai in zan yi duba, zan yi wani abu ko zan sa ma kostoma dina ranar da zai zo ya karɓi kaya, sai in duba kalanda in ce mai ya zo rana kaza wato ya danganta ko sati ɗaya ko kwana goma. Sai in gaya mai wane rana ya kamata ya zo a kalanda bayan na gani.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, takan daidaita. In nashiga rana, takan ƙara hasken sosai yayyawa. In na shiga duhu, takan rage hasken can ƙasa. Dalili na rura ba ta so hasken ya min yawa a ido ko kuma ya zo ya sauke min wani matsala a ido.

Yaya unguwarku take? Eh, unguwarmu wuri ne mai matuƙar mutane sosai. Kullun kullun kuwa da ya tashi zai je gurin sana'an shi. Muna da mashakata, muna da masana'anta, muna da masallatai, muna da kasuwanni. Unguwa ne mai daɗi kuma akwai haɗin kai. Akwai girmamawa tsakanin yara da manya, manya da yara. To unguwar sunan shi unguwar rimi akwai matuƙar daɗi.